Wani launi bankokinku suke? To idan ya zo ɓangaren wurin da suke a nan kasan da muke ana ajiye launi a cikin gari, wato tsakiyar gari ake ajiye launi.

Wani lokaci na shekara, kake fisso? To idan ya zo maganan lokacin shekarar na fiso, na fi son lokacin da ake sanyi a shekara, wato idan shekara ya zuka, ƙarshe, ko za a hwara sabon shekara, lokacin da akwai sanyi, wato harmattan kenan. Lokacin nan na fi so, domin ina jin daɗin sanyi sosai.

Wane abinci yake sa ka na jin daɗi? To idan ka ba ni tuwo da miyan agushi, to wannan idan ka bani gaskiya ina jin daɗi. Ba abinci, ba abinci a duk duniyan nan da ke sa inji daɗi kamar yadda tuwo da miyan agushi ke sani inji daɗi.

Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya na fi son kofi. Domin kofi idan ka sha ba lallai sai ka sha shi da biredi ba. Kana iya shan shi ka ji daɗin shan shi hakanan yadda yake. Amma shayi ni gaskiya ina jin daɗin, na fi son in zan ma sha shayi in sha shi da biredi. Amma ka ga kofi, na fi son kofi.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To idan ana kwai ƙungiya a wuri, ƙungiya aikin ƙungiya shine ya bada, umarni da shawara yadda ya kamata ayi abubuwa a cikin ƙungiya, kuma yasa ƙungiyar tayi girma fiye da yadda take dama da aka kafa ta.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ana ruwa, lokacin idan ina gida, ina Noma. Idan ruwa ya faɗi, lokacin ne da mutum zai yi Noman abubuwa da yawa kamar Masara, Gyaɗa, Soya Beans, Dawa da sauran su. So idan ana ruwa, idan lokacin ruwa ina Noma Gyada ko kuma idan in ban Noma Gyada ba, sai in yi na Doya. Ehen.

Kana fatan samun cinyewa? Eh gaskiya idan ta zo bangaren abinci ne gaskiya ina fatan samun cinyewa.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh to muryana tana da ƙarfi sosai, domin daga jinta ma za ka iya cewa tana da ƙarfi sosai. Ba murya mai hankali ba ne, ina da murya mai ƙarfi.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh gaskiya daga wurin da na fito to masu mana maganin gargajiya gaskiya 'ya'yan itace suke dafa mana, suke bamu mu sha kuma tunda aka haife mu, tunda iyayen mu kenan har an zo an haife mu mun ga cewa shan 'ya'yan itacen nan yana aiki domin ƙara ƙarfi, yana aiki domin yin abubuwa da yawa ga jiki. Ya zama kaman magani ne ga jiki. Yana da akwai itatuwa da ma-ma-magani na zuwa ga jiki. Idan ka sha kana da kowane ciwo, idan aka hada ma 'ya'yan ruwan 'ya'yan itacen nan sai ka ji ƙarfi sosai domin yan wannan maganin gargajiya gaskiya yana aiki.

Kana lulluɓi da bargu? A'a, gaskiya ba na lulluɓi da bargo sai dai idan ana lokacin sanyi, lokacin da nike lulluɓi da bargo. Waɗannan lokutan zafi kamar wannan lokaci haka, gaskiya ba na lulluɓi da bargo.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh, wurin da nake aiki muna sa uniform. Domin idan mutum ya zo yin harka da mu ya san cewa eh wannan daga wannan kamfanin yake, waccan daga wane kamfanin yake. Saboda haka muna sa uniform wurin aiki.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To idan na zo ɓangaren kayan aiki, abin da muke amfani da shi wurin aiki shine, muna amfani da takardu, muna amfani da generator, muna amfani da kwamfuta, muna amfani da sellotape, muna amfani da laptop, muna amfani da wayar mu a wurin aiki. Duka abubuwan nan muke haɗa na mu yi aiki da shi. Akwai ko fefa ma fefa, A4 fefa muna amfani da shi domin muna yin printing sosai. To a kayan aikin da muke aiki da shi kenan. Har scissors muna amfani da shi.

Kana fison zaƙi ko gishiri? Wato in zaɓa ko na fi son zaƙi ko gishiri, to gaskiya zaƙi zanfi ɗaukawa domin gishiri ba wai yana da daɗi a baki bane. Amma kaga zaƙi ka ji yadda yake ma a baki, zaƙi yana da daɗi sosai. Na fi son zaƙi gaskiya.

Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? To, abin da a ganina, abin da naga cewa yafi mahimmanci a kasuwanci shine sanin darajan abin da kake sayarwa. Wato ƙasan abin da kake sayarwa shi naga cewa yafi mahimmanci domin idan baka san me kake sayarwa ba ya zaka yi kasadda shi.

Yaya kake fi son zama? To ni nafi son in zauna ne a wurin da ke de babu surutu, wurin da ke nan tsit, babu damuwa, babu surutu. Aka nafi son zaman in zauna lafiya da mutanen da ke nan kusa da ni, da wada ba sa kusa da ni, dai wato dai in zauna lahiya lau da mutane.

Yaya kake karɓar baƙo? To idan baƙo ya taho gidana, ina, idan ina da lokaci ina shigan kicin inyi abinci. Kuma idan ban iya na shiga kicin na abinci ba sai in siyo abinci. Kuma idan na san shi ba mai son cin abinci ba ne sai inje in siyo snacks wato lemu da biskit ko buns. Da na san cewa oke wannan bakon yana so sosai kuma yana ci sosai, sure shi zan siyo in kawo gida in ba baƙon.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi so mahimmanci? To idan ina son tsarar da ayyukan da suka fi so mahimmanci, shi ne ina tashi sai in zauna in listing abun da ya kamata in yi, wato abun da idan ban yi ran nan ba akwai matsala. To su haka nake tsarar da kayan da nake tsarar da ayyukana, sama da yafi mahimmanci da su nake farawa.